Gaskiya na fi jin daɗi daɗin zama a kan kujera a kan tabarma, saboda kujera ya fi laushi. Kuma in ina so na yi bacci, zan iya saurin kwanciya a kan kujera. Kuma in dai ina da kujera a gidana, in dai ina da baƙo kuma gida ya cika. In dai ni na yi bacci a cikin ɗaki a kan gado, su kuma za su iya bacci a kan kujera. Saboda haka na fi son bacci zama a kan kujera.

Yawanci in zan gaida mutane ina farawa da, ko in ce Salamu alaikum, ko in ce sannu oga, ko in ce sannu hajiya. Haka na ke gaida mutanen wanda na san su. In dai ban san su ba, sai in ce Salamu alaikum ko in ce Salamu aliki sai in shiga. Amma in dai zan je, zan gaida wanda basa jin Hausa, zan dai gaishe da su a ci wuranci. Zan ce musu hi ko in ce musu hello.

Tab ai a garin nan dole a yi ciniki a kasuwa kuwa. Saboda ai ainin kasuwanci ya kamata ace ka iya ciniki. In baka iya ciniki ba, lailai za a cuce ka. To saboda haka tun ina yaro ma nake yin ciniki in naje kasuwa. Mama na ne cacce ta koya mun yace ake ciniki, yace zaka dinga rage farashi saboda su ma wanda mutanen kasuwan sun ƙara price a kan abun da suke siyarwa. Saboda haka ya kamata ace ana yin ciniki. Shi yasa ai ni ma nake yin ciniki, in rage farashi don in samu bonus inda zan siyi abubuwan da nake son siya. So yes, in naje kasuwa ina yin ciniki.

Eh gaskiya yanzu ba ni da dabbar gida amma da muna da dabbar gida. Da muna da mage munyi mage guda biyu, ɗaya ya mutu ɗaya kuma muka ba da ita. Wanda ya mutu maganin ɓera ya ci, da ya ci maganin ɓera sai ya fara ciwon ciki sai kwana huɗu zuwa goma sai ya mutu, sai ya rasu. Ɗayan kuma kashi take mana a cikin gida sai muka ba da ita.

Gaskiya ina jin daɗi in dai ranan, ranan biyan albashi ya zo. Saboda na san kuɗi za su shigo mun, kuma in suka shigo mun zan biya bukatina. Indai akwai wanda nake ake bi na, wanda suke bi na bashi zan biya su. Indai akwai abubuwan da ya kamata in siya a gida zan siya. Indai akwai, kuɗi da zan tura iyalina zan tura musu. To daɗi nake ji in dai ranan biyan albashi ya zo.

Gaskiya ni bani da tabbacin sau sau nawa nake goge haƙori ko haƙora a rana ba. Saboda ni tabbas in na tashi da safe ina goge haƙori, in na shiga, in na shiga banɗaki zan yi alwala ina ƙara goge haƙori. In dai ma kafin na yi bacci ma zan iya goge haƙora na wajen sau biyar a rana. Sau ɗaya zuwa sau biyar a rana. Saboda ni brush ina da toothpaste ina yana bedroom. Su in na shiga na ɗan ji abu a bakina sannan in ɗauka ina goge bakina. Shi yasa za ka ga haƙora na wulƙ, mai kyau, farari.

Gaskiya yawanci ya, ya, ya bambanta wane irin hotuna ne. Indai hotunan da suke, da suke special a cloud nake ajiyewa, sai na uploading ɗinsu zuwa iCloud ina. Indai kuma Android ina ne sai in sa a Google, Google Cloud ina. Amma indai normal hotuna ne da really ban damu da su ba, to kawai a waya zan ajie su. Kawai ajie su nake a waya. Amma indai masu important ne to a cloud nake tura su, in ɓoye su a wajen. Yanzu ma haka ina da hotunan tun shekara bakwai da baya. Ina da hotunan a cloud ina, a ajiye.

Tabbas, tabbas ina sauraron rediyo. Yau ma da safe ma na ji rediyo. Rediyo station ɗin da na fi so-- tashan da na fi so a rediyo su ne Cool FM, Freedom Rediyo, Hausa Rediyo da, da wanne kuma? Da Wazobia. To su ne cikin, suna cikin, ɗaya daga cikin tashan na rediyo da nake son ji. So tabbas ina jin rediyo sosai.

A'a, a'a, ni ba na sa uniform, ba ma sa uniform a wajen aiki. Ni daga gida ma nake aiki ma, ni freelancer ne. Saboda haka kayan gida nake sawa ne aikina saboda a gida nake yin aiki. So mu ba ma sa uniform a wajen aiki, kayan gida nake sawa. Ni masu sa uniform ai sai su, su police da su road safety da su sales, sales representative su suke sa uniform ai. Ni da nake aiki a gida, ba ruwa na da sa uniform.

Gaskiya kullum sai na motsa jiki, sai na motsa jiki kullum. Wani time in tafi strolling ko nayi press up a cikin ɗaki ko na je na buga ball ko in ɗau keke na. In zan je gidan abokina ba zan hau mota ba, sai in ɗau keke. Ina da keke, sai in ɗau keke, in tuƙa in je gidan abokina na dawo da keken ma. To kullum ina tabbatarwa cewa ina motsa jikina kullum.

Gaskiya ya danganta, in dai da sassafe ne na fi son in sha coffee, amma in dai wajen da yamma ne ko da daddare da na san na kusan yin bacci to shayi na fi sha. Saboda kun ka san kofi yana hana bacci amma yana bada energy. So da sassafe in na tashi na fi son, na fi son in sha kofi. Yau ma da safe na sha kofi kafin in shiga gym. Saboda in ka sha kofi ka shiga gym yana ƙara energy, yana ƙara ƙarfi. Amma indai na kusan yin bacci ina rabuwa da kofi, shayi kawai nake sha da madara don ya sa ni bacci da wuri da daddare.

Gaskiya a cikin abincin gargajiyan da ake da shi, na fi so in ganaci tuwo da miyan kuka, musamman da, da sassafe. Ka san in ka ci tuwo, miya tuwo da miyan kuka da sassafe kafin ka fita aiki ko ka fita huzzling da safe, za ka ji ka gam ba, ba ruwan ka da yunwa, ka rabu da yunwa. Amma in ka zo kana cin su indomie dinnan haka za ka ga kafin rana ma ya yi ka fara jin yunwa. Amma in ka ci tuwo da miyan kuka za ka ji cikin ka ya cike, ya cika ba ruwan ka da yunwa.

Inda zan shirya ayyuka, na fi jin daɗi inda na sa su a rubuce. In na rubuta su a takarda ko na yi tafin ɗinsu a wayana, a notes daya cike yake cikin wayana ya fi bani, uhm, jinja da nake bukata in aikata wannan ayyukan. So rubuta su nake a ciki, a takarda ko rubuta a cikin waya.

Gaskiya ba zan ce kullum ina kulle ƙofa ba amma kafin na yi bacci na san ina kullewa saboda tsaro ba tsoro ba. Kafin na yi bacci duka ƙofofi ƙofofi na ina kullewa, in tabbatar ma na kulle gate kafin na yi bacci saboda tsaro kar ɓarayi su shiga cikin gida kuma kar kidnappers su shiga cikin gida su kidnaping dina ko su kidnaping ɗin iyalina.

A gida kullum, sabida dan muna da yawa, mun raba aikin. To ni, ɗiban ruwa nake yi kullum da sassafe, sai na ɗebo ruwa daga tuƙa-tuƙa da yake nan kusa da gidanmu. Indai ban ɗiba da safe ba, zan ɗiba da daddare. To shine rabon aikina, shine rabon aikin da nake yi a gida. Sauran kuma za suyi sauran. Sauran suna share-share, wata kuma za ta yi wanke-wanke. Ehn, haka muka raba aikin a gida.

Gaskiya ba zan ce kullum ina mike jikina ba in na tashi da safe. Ya ganganta in na, in na tashi a gajiye ina mike jiki, amma in dai ban tashi a gajiye ba, haka kawai zan tashi na je na yi alwala na yi sallah na. Amma ya gaganta in na gaji. Yawanci ma zan ce ma in na yi bacci rana ma in na tashi shi ne ma nake mike wa. Amma da safe kai kawai tashi nake zuwa na je na yi alwala na yi sallah.

Gaskiya zan ce ya ganganta. Wani lokacin indai ba a zafi, to a cikin gidana nake kwana. Amma indai ana zafi sosai, to a waje nake shimfiɗa tabarma, da filo sai na yi bacci a waje. Amma indai komai normal, sai na yi bacci a waje sai an kawo wuta, wutan NEPA. In aka kawo wutan NEPA, sai in koma ciki, na kunna fanka na, na yi bacci a ciki.

Ya ganganta, in dai aikin yana da yawa sai in kai aikin gida sai na yi aiki bayan lokaci ya ƙure yin aiki. Amma in dai na gama da wuri ko na san aikin bashi da yawa da zan iya barin shi washe gari in ƙarasa aikin barin shi na ke yi washe gari. In safe ya yi sai in ƙarasa aikin in na shiga wajen aiki.

Gaskiya zan ce eh, ina rera waƙa lokacin wanka. Na ma, na fi jin komai ma da nake yi bayan sallah in dai ba sallah nake yi ba kuma ba karatu nake, karanta littafi nake yi ba amma komai da nake yi tare da waƙa na nake yi. In zan yi aiki, aikin irin shara ina kunna waƙa. In zan yi exercise da waƙa nake yi. In zan yi wanka, in zan shiga bayi duk da waƙa nake shiga.

Gaskiya zan ce babban nasaran da nake samu a wajen aiki shine freedom. Saboda ni freelancer ne, so daga gida nake aiki. So ina da time din yin abubuwan da nake yi. Ina da time in scheduling ɗin kaina nayi aiki a lokacin da nake da lokacin yin aiki. Indai ina da, indai ina son fita, maybe ina son zuwa bikin abokina da rana, zan iya zuwa da rana. Amma ba zan yi bacci da daddare ba, sai nayi aikin da ya kamata na yi da rana sai na yi shi da daddare. So ina da freedom ɗin adjusting ɗin time ɗin aikina yace nake so. Shine ɗaya babban nasaran da nake samu a wajen aikina na freelancer.

Gaskiya, da a ba ni kayan zaƙi gwara an ba ni kayan gishiri amma dai basu da gishiri sosai a ciki ba. Musamman irin gyaɗa ko guguru in za a ba ni na fi son mai gishiri akan mai sugar. Inde za a ba ni abubuwa kamar su gurasa haka, suma na fi son mai gishiri akan mai siga.

Eh gaskiya yanzu zance ina cikin kokarin koyon Spanish. Eh, yanzu na fara yanzu wata na ɗaya da na fara koyon, koyon yaren Spanish. Saboda gaskiya na ga yaren yana burge ni kuma na ga duniya, yana buɗe opportunities din wanda suka iya Spanish. Saboda haka na fara koyon yaren Spanish.

Gaskiya ya danganta ina zanje, musamman in zanje inda, inda bazan, inda maybe in zanje outdoor, out in dai outdoor fitane nafison in sa kobashu amma in zanje gidan mutane nafison in sa sandals, yace nasan zan iya cirewa free kuma in zansa free. Kuma in zan dade a waje nafison in sa slippers, ehen, saboda in zanyi sallah nayi saurin cirewa.

Eh, tun ina dan shekara goma in zan je school ina sa agogo a hannu. Tun ina dan yaro na in zan je primary school ina sa agogo a hannu saboda haka ma shi ya sa aka bani time keeper a school saboda principal dinmu ya ga kullum ina sa agogo har yau har gobe. To banbancin shi ne yanzu agogon da nake sa a hannu sun fi na da tsada.

Ni dai wasannin da nake yi a waje ina buga ball, ina buga ƙwallo kuma ina wasan gudu, ina sprinting a waje kuma ina hawan doki, ina horse riding. Eh, sune kaɗan daga cikin wasannin da nake yi a waje in na fita daga motsa jiki.

Gaskiya ni ina son dariya sosai. Ina da sense of humor. So, abubuwa da yawa suna sani dariya kamar memes ko stickers ko fim ko cartoon ko abubuwa da yawa dai suna bani dariya. Abubuwa da yawa suna bani dariya.

To, jurewan zafi yacce ni dai na ke yi wanka. In nayi wanka da ruwan sanyi ba zan sa riga ba sai na kwanta a haka nayi bacci. Kuma in dai da wuta, to sai in kunna fanka ko in kunna air condition sai na kwanta nayi bacci. In dai babu wuta kuma kuma zan yi bacci, nafi son in fita waje in kwanta a waje, in shanya, in shanya katifa ko tabarma a waje sai na kwanta nayi bacci sai an kawo wuta sai in koma cikin ɗaki.

Eh zan ce yes. Ina son cin abincin titi. Suna daga cikin abincin da nake so. Abinci, abincin titi kamar su gurasa, su awara, su waina, su masa, su ƙosai, su fanke duk haka ina son ci. Ko dai matsala na da abincin titi shine tsafta. Yawanci wanda suke yin abincin titi ba su da tsafta. Zaka ga me nono wacce take sayar da fura da nono tana lasa kwanon da take siyar da nono a ciki. So shine dai matsala na da abincin titi. Ba don haka ba gaskiya ina son cin abincin titi sosai.

Da gaske a cikin finafinan da nake son kalla, nafi son in dinga kallon action. Action films da suke nuna hustling, da suke nuna street hustle, na gangsters, na harbi, na faɗa. Kuma ina son comedy, ina son romantic movies da romantic fim. Ina son anime, ina son kallon anime ma.

A'a, ni bana tauna goro, bana tauna goro amma ina cin baƙin, umm, Bitter kola kuma ina cin manyan goro amma bana cin ƙananan. Eh, sabida na san manyan yana da amfani indai biyan buƙatun namiji ne. Babana dai yana taunawa amma ni bana tauna normal goro.

Gaskiya ina shan ruwa mai sanyi. Na fi son shan ruwa mai sanyi saboda ya fi kosarwa, musamman ma in na shiga rana mana dawo. Ruwan sanyi ya fi kosar da ni, ya fi cika min ciki kuma ya fi daɗi. So in na fita haka in na shiga rana ya fi daɗi. Ko in zan sha lemo, lemo mai sanyi nake sha, ruwa mai sanyi nake sha musamman ma in na shiga rana.

Eh, ina jin dukannin ka'idojin aiki. Ina tabbatarwa ina bin duka ka'idojin da ogan mu ya ajiye mana, ya ce mu dinga bi, musamman mu dinga zuwa da wuri, irin, eh, mu dinga aikinmu a lokacin da ya kamata. Hours din da ya kamata na yi, ina tabbatarwa ina cikawa.

Gaskiya ni nafi son zuwa kasuwa da sassafe. Eh, saboda in kaje da safe zaka iya, musamman misali indai kaya zaka je ka siya kayan sawa zaka je ka siya za ka fi samun masu kyau da sassafe kafin sauran mutane sun zo sun zaɓi masu kyau. In kaje da yamma ko wajen karfe biyar ko shida haka zaga ma wanda suka zo da safe sun gama kwashe kayan gaba daya masu kyau. So in kaje da safe zaka fi samun masu kyau. Indai kayan abinci ne kuma in kaje da safe ka fi samun fresh wanda aka gansu wanda aka suka fito daga gona fresh. Indai nama ne ma zaka samu naman rago ko naman sa da aka yanka shi da sassafe zaka ga naman mai kyau. So ni da sassafe nake zuwa kasuwa.

Eh, sosai ina shiga kasuwa sosai. Gashi gidana yana kusa da kasuwa. Saboda haka ina shiga kasuwa sosai. Wajen so uku a sati ina shiga cikin kasuwa a sati in siys abubuwanda zanci for the week na satin. Ko in canja pouch ɗin wayana, ko in siyi ruwan sha ko in nemo abincinda zanci a ranar.

A cikin kiɗa ɗin da nake ji gaba ɗaya na fi son in ji Hip Hop, R&B, Jazz da Blues. Un wani lokacin ina son in ji Afrobeats ko Afro Depression. Irin wannan waƙoƙin da kiɗan na ke san ji in dai ina son in ji waƙa.

Na fi son gudu na uku a fanka in na kunna, indai kuma ana sanyi sosai. Na fi sa fanka a na ɗaya don kar sanyi ya shiga jikina da yawa da daddare in na fara bacci. Amma indai ba a sanyi sosai, a uku na ke sawa ko a biyar.

Unguwan mu kamar community take kowa yasan kowa anan. Zakaga ko duk abinda kake so zaka iya samu a ciki. Kasuwa yana nan kusa damu, makarantu suna nan kusa damu, masallaci yana nan kusa damu, coci yana nan kusa damu, shagunan siyan abubuwa ma yana kusa damu. Islamiyya ma gasunan da yawa suna kusa damu. To unguwan mu me kyau ne, kawai problem din damuke samu a unguwar shine barayi, barayi suna ɗan damu mu anan unguwar.

So biyu a sati nake wanke tufafina musamman in nayi wanka sai na wanke tufafina da ruwan dattin sai na wanke bayi, in wanke banɗaki da ruwan sabulun da ya rage bayan na wanke tufafina. So amma akwai kayan da ina ɗan daɗewa kafin na wanke su kamar duve ko blanket. Ina yin duk sati uku uku nake wanke blanket dina tawali ɗina ma haka.

Ya ganganta yace nake dafawa. In dai zan sa kwai a cikin abinci kamar indomie haka ko shinkafa to a cikin farin leda nake sa kwai zan cilla shi cikin abincin zan dafa shi a ciki. In dai kuma iya kwai zan dafa a cikin ruwa to ba sai na sa a cikin ledaba kawai haka nake sawa a cikin ruwan sanyi zan dafa shi a haka.

A cikin abincin da nake so, ina son fried rice da salad da naman kaza. A cikin abincikun da nake so, su nafi son ci saboda mamana mahaifiyana ta iya dafawa sosai. Kullum shi take dafawa da sallah da shi muke ci muke ci da sallah, shi muke rabawa da sallah. In ma nayi tafiya ma zan dawo, shi nake cewa a dafa mun a gida.

Makulli na dashi nike fita. Inna kulle gida bazan fita waje. Toda makullina nike fita saboda akwai spare key. To ba saina ajiye makulli inzan fita ba. Kanina ko kanwata sunada makullin nasu. Shiyasa in zan fita ba saina ajiye musu key ba, sai in tafi da key na.

Saboda ni freelancer ne, a gida nake aiki, so ofis tebur ɗina a cikin ɗakina yake. Square ne, ba abubuwa da yawa akan tebur ɗin, kawai laptop ɗina ne da speaker guda ɗaya sai ga keyboard da hoto na da yake kan tebur ɗin. Sai kuma ina da wani ɗan ƙaramin cup holder da nake amfani da shi a teburin ofis ɗina.

Eh, ina iya jure wa barkono me yaji saboda ni Bahaushe ne. Ina cin goro-goro sosai kuma barkono me yaji ake sawa a kai. Kumagashi na, na zauna da Yarbawa. Kuma Yarbawa suna cin barkono da yaji sosai. So na, saboda haka na saba da barkono me yaji.

Sau ɗaya na ke share ɗaki na a rana. In na tashi da safe, sai na share ɗakin, sai in na gama sharewa, sai in kwashe dattin da na tara. Sai in tara a faka, sai in zuba shi a bula. In na gama zuba shi a bola, sai in samu almajiri da zai kwashe sharan ya je ya zubar a waje.

Gaskiya ban damu da kallon faduwar rana ba. Wanda na san na fi damuwa da shi, shine tasowar rana. Na fi damuwan, na fi damuwa da tasowar rana. Faduwar rana gaskiya ban fiye damu da shi ba. Indai kallon wata ne kuma ina jin daɗin kallon wata da daddare.

Gaskiya ba zan ce ina jin tsoron kwari ba, amma dai ban iya ruwa ba. Saboda haka in naje kusa da kwari, ina bana shiga cikin ruwan. Saboda ni ban iya ruwa ba. Bana jin tsoron kwari, bana jin tsoron rijiya, bana jin tsoron zuwa kusa da su.

A yanzu sabulun da nake amfani da shi yana sunan shi Kojie-san kuma two thousand five hundred naira ake siyar da shi. Yanzu ya yi shekara ɗaya da nake amfani da sabulun nan Kojie-san. Sabulun da aka haɗa shi da shi shine Kojic acid. Sabulun mutanen Japan ne.

In na kama mura sai na fara jira kwana ɗaya inda bai tafi da kanshi ba sai in dinga in sha magani, maganin mura sunan shi Piritin. In na sha Piriton zai busher da muran kuma zai sare dan na iya bacci da daddare. Kuma zan dinga shan tea mai zafi.

Miyan da na fi so shine miyan kuɓewa. Miyan kuɓewa, ina son miyan kuɓewa saboda yana da saurin haɗawa kuma yana da daɗi. Kuma za a ga da za ka iya ci da kowane tuwo, ko tuwon masara ne ko safara ne, ko tuwon masara ko tuwon dambu ne, duk za ka iya ci da kuɓewa.

Gaskiya ba zan ce rubutuna yana da kyau ba, saboda mutane da yawa a baya sun ce rubutuna ba shi da kyau sosai. Amma ba zan ce ba a iya karantawa ba. Abin da na rubuta ana iya karantawa, kawai dai ba shi da kyau. Don.

Ni yanzu ba zan ci a ko wanda yake kakkafa mun baya ba, saboda ni, ni kaɗai nake. Saboda haka babu wanda nake da shi a kusa da ni wanda zai iya kakkafa mun baya idan ina bukata.